Kina fi son zama a kujera ko a tabarma? A'a, nafi son zama a kujera saboda a nan ne zan sauko da ƙafa ta ƙasa da nimami amma a tabarma ne ba zan jingina ba.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh muna sa uniform saboda akwai kayan da ake aiki dasu ba kowane kaya ake amfani dashi ba. Akwai ripbelt shen jacket saboda ita wannan duk inda kashiga za a iya hango ka ita amfanin take nan.

Idan kun tashi da sassafe kuma babu wani aiki kuke yi, to abin da muke yi idan mun tashi da sassafe ba wani aiki, to muna kokarin muga duk wani abubuwan da suka rage sai mu yi amfani da su. Idan kuma ba wani abin da za mu yi sai mu koma gafe mu zauna mu huta abun da muke yake yi kenan.

Yaya kuke koyan sabuwar manhaja ko sabuwar na'ura? To ai wannan abu ne mai sauki. Saboda in dai ka iya tsohuwa to sabuwar baza ta baka wahala ba saboda da ka fara zaka ga ka san abubuwan da take kanta sai dan kare karen da baza'a rasa ba to da ka ɗauki manual ɗin zai nuna ma.

Wace karin magana kuka fi so ku fadi dma'anar ta da lokacin da ta dace? To, nau'in karin magana kala-kala ne. Akwai wanda zaka gani ace yau gaba ta kai ni gobarar titi. A jos to saboda idan mutum ana gani an mai wani abu wanda bai dace ba, shi kuma abin sai ya zama mae wani alheri. Kaga wannan abun ya kai shi gaba kenan.

Karin maganganu game da, da wadata, wannan suka sani faɗa albasa. To, karin maganganu suna nan daban-daban. Akwai wanda suke yin su a misali na kuɗi ko kuma na wani abin sayarwa.

Game da wassanin yara a yankinki. To akwai wasannin yara da suke yoli yanzu kala kala. Da akwai woki, yanzu kuma ya koma abin roba, abin murfin gora da suke yi, fisri, murfin goron, ko wani abin rawa da suke yi, to da wannan abin ne suke yin wasa.

Ku bayyana wane, ku bayyana wa wanne zai je kasuwa ya fito daga nan. To, kaman zuwa kasuwa daga nan ya danganta a yan-- inda nake de. Dan mutum zai je kasuwa zai hau mota zuwa kasuwa direct yana karam lokacin zuwa kasuwa in dai wajen yake akwai kam kasuwa zai sauka.

Ku ba mu labarin sauraron radiyo da shirye-shiryen da ina fiye sauraron rediyo, awkai shirye-shiryen da na fi so kamar shafa labari, sai kuma gidan rediyo barkatai family.

Ku bamu labari matuƙa na gyara, gyara ɗabi'u, gyara kyauta. Sai matsalar na'ura kamar waya wanda da da kaina ma nakan kunce ta na gyara abunda wanda ya lalace saboda ita wannan bata bani wahay.

Ku gaya mana hanyar ƙetare ruwa da jirgin ruwa. To shi, waje idan aka ce ma mai ruwa ne to dole dama sai anyi amfani da jirgin ruwa. Musamman idan aka ce babban rafi ko ince babban tafki kuma idan zaka tsallaka wata ƙasa to akwai, kana ƙo kana buƙatar kayi amfani da jirgin ruwa.

Kakan koyaya kafin ka sada zumunta haske. To kafin ka sada zumunta abubuwa ne da haske da abubuwa guda. Suna sada zumunta kuma suna lalata zumunci saboda wataƙila mutum zai iya abin da bai dace ba a wurin.

Kana biyan kuɗi ta waya sosai ma kuwa? Muna biyan kuɗi ta waya saboda yanzu ma mafi yawanci abubuwan da za ka yi, za ka ga ta waya ne za ka riƙa. Ƙoƙari kana wannan saboda in ba haka ba, za ka ga cinikin da za ka yi ma ba zai yi ba saboda dole sai kana da waya a hannunka. Ko kati shine zakaga kana kokarin sayen abu.